Yaya kake magance matsaloli a aiki? Ina magance matsaloli na a aiki wajen tsayawa in maida hankali wajen aikin, in ga meye matsalar, bayan na tabbatar da matsalar abin sai in san me zan yi. In matsalar ya fi ƙarfina sai in taɓo wani ogana wanda na ji zai iya magance min matsala ko kuma in kira wani, ko kuma in kira wani ko kuma in san ina ne, in san ina ne matsalolin yake ko kuma in na tsaya na natsu na wasu mintoci zan iya gane inda matsalar, matsalar take. Amma na fi magance matsaloli wajen in tsayawa, in natsu in maida hankali in ga wane abu ne, in ga aiki wane irin aikin ne, wane irin matsala ne ya wajen aikin, daga ina sai in san meye solution ɗin matsalar. Amma na fi magance aiki wajen tsayawa in maida hankali, in ga meye, in nayi shiru na zauna waje ɗaya ina tunani, ina kallon abun, ina kallon matsalar to zan iya magance shi cikin sauƙi ko kuma idan matsalar ya fi ƙarfina sai in kira ogana ko wanda ya fi, ko wanda ya fi ni, ya fi ni sanin aiki to shi na tabbata zai iya magance min ita ko kuma shi zai iya bani shawara a kan, a kan wani matsala a kan aikin ko kuma ya ce min ga abin da zan yi ko kuma muddin idan ne abun nan matsalolin zai, zai kau ko kuma zan, zai, zai zo zai nuna min meye matsalar aikin. Amma muddin zan ga matsalar a wajen aiki to shi na tabbata inna mai magana zai iya magance mun matsala na, shi yasa wani sa'in idan abu ya fi ƙarfina nake zuwa nake kiran wanda ya fi ni sanin aiki.

Yaya kake gaishe da mutane? Yana gaishe da mutane ne wajen na inna zo waje, ka yi sallama, ka gaisar da kowa ɗaya bayan ɗaya. Kaman da safiyar ka tashi, za ka samu iyayenka ka gaishe dasu ɗaya bayan ɗaya. Ka je inda maman ka take ka gaishe ta. Bayan nan kuma ka je inda mahaifin ka yake shi ma. Bayan ka gaishe duka yayunka ma suna bukatar ka gaishe su, in ka tashi daga bacci. Sannan in ka je aiki, kana zuwa wajen aiki, duk wani za ka fara ga idan mai gidan ka idan ya zo aiki. Ko ba maigidan ka ba, in ka zo aiki idan har mutum ya girme ka ko kuma ya riga ka zuwa wajen, in ka ga shi za ka ya kamata ka gaishe shi tun da ka zo ka same shi a wajen. Sannan kuma in ka zo duk inda ka je ka ga mutane ko gidan yayanka ko gidan wani ko ma gidan waye ka je. Ko ka je ka je filin kwallo, za ka buga kwallo, to za ka ga mutane daban daban ko a cikin 'yan ƙwallon ku da akwai wanda su ka girme ka ba kuma wanda suke kocin ɗin ku ko kuma suke makwana'u. Suma za ka gaishe dasu ɗaya bayan ɗaya. Sannan kuma in ka je shagon in kana koyan ɗinki, a misali yanzu ka shigo shagon da ake ɗinki, za ka ga mutane a ciki, mai gidan ka da wanda ba maigidan ka ba duk za ka gaishe su. Ko kuma ace ka je gidan yayanka haka, za ka iya gaishe ta, ka gaishe da ita. Bayan ka gaishe da ita, ka zo ka gaishe da shi mijin nata. Ko kuma ka je gidan 'yan'uwanku suma suna bukatar ka gaishe dasu. Ko dukkansu ko wani ace.

Wane gidan abinci kake fin so? Na fi son gidan abinci da zan je in samu gidan abinci mai sakwara. Ka ci sakwara da nama, da miya ko kuma mu je gidan abinci wanda za ka ci abincin ka, kaman ka sami shinkafa jollof. Ka same shi da irin ɗin naman kazan ka asama da saurayinsu. Ka samu drink haka, abin sha da wanda zaka sha, kuma wanda kuma zaka sha naishi da wanda kuma zaka sha nasha. Ina son cin abinci a gidan cin abinci kaman kaje itiri haka. In gidan da ake cin abinci, wanda ake cin abinci gida mai kyau, wanda kowa yana buƙatan je kuma kowa na son zuwa. Da irin gidan abincin mutum na ke finsu yake so dinga zuwa. Sannan ina son je gidan abinci wanda yake neat da da sauran su. Da kuma wanda zaka je kaga kowa yana zaune, kowa zasu a kawo mai abincin shi a wajan zaman shi, duka abun da kayi oda zasu a kawo ma. In shinkafa ne zasu a kawo ma, in tuwo kake so ka ci, shima za'a iya kawo ma. Sanan kuma in doya zakaci shima zasu a kawo ma. In kadai zakaci ce, kaza ne kawai shima zasu a kawo ma a wajan. Idan kuma nama za ka ci, irin naman rago da naman shanu haka, to zaa zo a kawo ma shima. In kuma kana buƙatan a kawo ma dankali ne, shima zasu kawo ma a wajan.